Idan zan gaishe da mutane abunda nake yi, sai na fara gaya mu su cewa ina kwana sai na dan tsuguna haka saboda nuna masu cewa ina girmama su. Haka nake gaishe da mutane saboda in mutum zai gaishe da mutum gaskiya dole ne ka mai biyayya. Ba haka kawai zaka gaishe da mutane haka nan kawai a tsaye ko wane abu, sai mutum ya dan tsuguna sai ka gaishe da mutane haka ake yi.

Eh a gaskiya bazan ce ina son daukan hoto-hotuna ba, saboda wasu lokutan ni ba wanda picture yake mun kyau bane gaskiya. Ina yi, ina dauke hoto am not, hoto baya mun kyau. Abin da yasa ba ko da yaushe nake daukan hoto. Sai wasu lokutan dai haka dai, ji da yana sallah ko ana wani biki haka shine nake daukan hotuna. Wannan nasa manyan kaya mai kyau.

A gaskiya, wajen da na fi so in ziyarta shi ne gidan abokaina da, da family house mu na 'yan uwana. Gaskiya wajen da na fi ziyarta, n'na tasowa wajen in gaishe da su sai mun haɗu da kakarmu, sai mu gaishe da ita a kan Gaskiya wajen da na fi so in zuwa kenan, sai kuma wajen da na fi so in zuwa kuwa wajen da ake kallon ƙwallo.

Abincin da nake ci ya safe a gaskiya, bu-biredi ne da shayi. Wani ƙarin ma da kwai, abun da na, abincin da na fi son dinga ci da safe kenan. Saboda ni gaskiya, ni ba abincin da yake mun daɗi kamar biredi. Abun yasa ina son cin biredi saboda kunga shayi. Zafin nan nashi damatum yake sha da safe yana taimakawa dan rage sanyi.

Babban nasaran da muke samu a wajen aiki shine ni malami ne ina koyarwa a makaranta. Babban nasaran da muke samu shine yaran su dinga gane abin da muke koya masu kuma haka ba su jarabawa su dinga tun daga suna samun makin da ake so. Kuma idan mun sun yi tambaya dai su ba da amsa shine babban nasaran da mun yake samu. Ko kuma idan mun sun yi quiz da debate yayi tambaya, eh aka dan yin competition tsakanin yaran kaga yaran ka suna ta responding suna ta ba da answer babban nasara kenan.

Eh ina cin tafarnuwa amma ba wani abu da nake so sosai ba ne. Saboda tafarnuwa yana da wani wari haka idan mutum ya ci, in ma wani yana tahowa daga nesa zai dinga jin warin abun. Abune sa mutum zai ci tafarnuwa ya san yadda zai yi kar warin ya dinga fita ko ya yi brush ko ya sa wani abu a bakin shi haka saboda kar warin tafarnuwan saboda tafarnuwa yana da wari sosai gaskiya saboda kuma warin yana damun mutane gaskiya.

Launin ido na shi ne baƙi ne, baƙi ne launin ido na. Duk da yake. Kuma kwayoyin ido da kuma raguwar wajaden dan fari ne bai kuma zama ɗan fari ba. Amma launin ido na ainihin baƙi ne. Sai raguwar ɗan fari da ɗan ja da ya kaɗe. Haka ne launin idanu na suke.

Yanayin da na fi so gaskiya shine yanayin sanyi. Saboda in yanayin sanyi ya zo, ba a samu cututtuka da yawa. Kuma idan aka zo sanyi yana damun mutum, mutum zai iya sa rigar sanyi, ya rage sanyi. Amma yanayin zafi cututtuka sun fi zuwa kuma waskar ma, idan zafi ya dami mutum, mutum bai zai san ya zai iya rage zafin ba, ya rage zafin ba. Kau mutum ya kunna fankama, waskar fankama zafi zai dinga kawo. Amma sanyi yafi mutum zai ji dadi, zai ya kwanta a cikin bargo haka, haka ne.

Eh ni gaskiya ba wai wani da nakeyi tallaba ne. Ni ban cika tallace-tallace ba saboda haka bana cimma manufan kuma ni gaskiya ban iya tallaba gaskiya. Ni a yanda nake, saboda waskar gaskiya bana iya magana. Cikin n mutane dinga talla haka dai bana iya magana. Saboda haka ban cika tallace-tallace ba kuma aikina dama ba aikin da ya shafi tallace-tallace bane.

Teburinmu a wajen aiki yadda yake yana da dan tsayi, yana da tsayi sosai kuma kanshi baki ne sai kuma ragon wajen kaman buran haƙa ne. Eh, kamar ƙarankasa hakan shine ragon waje amma teburin ainihin baki ne kuma a kanshi ne muke dogara littattafai mu da printer da sauransu. Abun da muke amfani da shi a wajen aiki akan tebur dinnan kuma a kanshin ma muke dogara attendance book.

Na nake da tsabar kuɗi, abubuwan dai kawai sai dai mu ce muna godiya ma Allah. Abubuwan ba su fara tafiya yadda ake so ba ne, karda ana adon manage ne, ban da tara tsabar kuɗi gaskiya. Tukunna dai karda ana adon manage ne, kafin abu ya zama daidai in sha Allah yadda. Amma tukunna dai abun sun bai ga yakai yadda yake so.

A'a ba mu da Wi-Fi a gida. Mu abin da muke amfani da shi shine normal mobile connection, sai mu saya data, mu yi amfani da sim dinmu. Shi ne abin da muke amfani da shi amma ba mu da Wi-Fi wuta a gida gaskiya. Mu muna amfani da normal data ne, sai muyi browsing, muyi kallon bidiyo, mu hau WhatsApp, mu hau Facebook da sauran abubuwan, abin da muke amfani da shi kenan.

Eh ni, eh na iya zama a kan guiwa. Shine ma wanda nake ina fi son zama ma. Shi na fi sabawa da shi. Jikina dama in zan zama a kan guiwa na iya zama a kan guiwa ne. Tun lokacin da nake ƙarami sai indinka zama a guiwa zan iya yin a wanni ma ban tashi ba. Haka nake zama a kan guiwa ni jikina ya riga ya saba da wannan zaman ne.

Eh, ina bin kaya. Zan iya cewa ina bin ka'i dodin aiki kuma ba na bi. A wadansu aiki gaskiya kullum nake zuwa aiki ba na fashi. Ina zuwa aiki kusan ko da yaushe. Amma wadanda nake-- ba na bin ka'i dodon aiki shine nakan yi fashi gaskiya. Gaskiya nakan yi fashi shine inda bana-- nakan, nakan zuwa aiki latti, bana zuwa da wuri. Gaskiya amma in ka a wani baban ji aiki.

Eh gaskiya ni ban cika zuwa kasuwa ba saboda akwai mamanmu da Ƙannena su suka fi zuwa kasuwan sai dai wasu ɗan lokaci ne idan zan siya abu na kai na wanda kuma ya zama dole sai na je misali kamar takalma da kayan sawa da riga haka dai in zan siya shine lokacin nake zuwa kasuwa sai na je na siya.

A ni wannan tambayan ban gane shi sosai ba amma ni dai banda wani namba mai albarka ko wani abu. Ni a waɗannan dukka lambun daidai ne, saboda haka banda wani namba da zan ce ga, ita ce nambar da zan ce shine mai albarka. Dukka lambun, duka lambun dai suna da albarka amma dai akwai wani namba da nake dam bashi wune abu. Dukka ita ce namban odd namba shine nake da mbashi wune abu saboda wurin ado da saurabo haka shine namban shine odd namba na fi son odd namba. Saboda in da akwai a manan ko wani mutum ma zai ce wani abu, ason fi son wasu kan ya ce abu ne odd namba.

Eh gaskiya ni ba wanda ya saba baccin rana ba ne. Wasu lokutan gaskiya ba na iya yin bacci rana da yawan lokutan. Abun da zai sa na yi bacci rana shine idan na gaji sosai yanda ba zan iya, ba zan iya yi ba sai na yi bacci shine sai da na yi bacci na minti ko awa daya haka ne sai na tashi. In na tashi sai jikina na nan jin jiki na karfi, na ji ƙarfi.

Abun da ake ji ranar bikin albashi farin ciki ne sosai. Saboda ya ji duk jikin shi yayi garau yayi ƙarfi. Shi ne abin da ake ji ranar biyan albashi. Haka na ke ji. Saboda mutum, sai mutum ya don jikin shi ya kwanta saboda ya san halin tsamawar da zai iya biya wa su buƙatun nashi, zai iya siya wasu abubuwan da yake buƙata a kan.

Abin da nake yi lokacin da ba wutan lantarki, kallo nake yi most times. Sai in danna wayana in hau kan ra'ayi yanar gizo irin su Twitter da WhatsApp. Sai in dinga yin wasu abubuwa na. Amma in akwai wutan, zan yi wannan. Zan yi wasu abubuwan da nake bukatan wutan, wanda ba zan iya yi ba wutan. Amma abin da na fi yi lokacin da ba wuta sai kallo, sai danna waya.

Yanda nake koyon fasaha sabanin da nake yi, na ji fasaha sai na dinga maimaitawa, sai na dinga maimaitawa, dinga nanatawa. Na tunanin ma'ana naka, dame na ji sai na dinga maimaici, maimaici akana ke yi sai na dinga furtawa, dinga furtawa. Yaushe kam ma'ana dinga wani ma'ana dinga taimakawa, dinga kanta akana ke yi.

A wannan tambayan dai baɗi baɗin faɗa gaskiya, na mamanta yashe ima na share gidan last saboda da yawa dama bani na ke sharewa ba. Kuma gaskiya na yi kwana biyu ban share ɗakuna na ba, ɗaki da na ke kwana ba. Amma tunda yanzu na yi ga wannan tambayan, ko zuwa anjima dai zanyi kokari na share ɗakina tunda an yi kwana biyu ban share ba.

Eh, sau nawa nake share kura? Gaskiya kullum nake share kura saboda lokacin da muke yanzu lokacin sanyi ne. Abinda yasa kura yake yawon shigowa iska yana shigowa sai mutumin da dinga samu kura. Saboda haka kullum nake sharewa, suna share da tsumma haka kayan da wani kaya fariin kaya saina share tsumma haka nake yi.

Yanzu dai takalma da nake da su guda huɗu ne kuma uku a cikinsu dama nake sawa zawa don aiki. Ragowar kuma, eh dukama nake sawa wajen aiki amma kuma ko wanda ban cikasawa ba saboda kalan shi bai mun ba ne bazan iya dinga sawa kowane kaya ba ne. Shi green color ne amma raguwar gaskiya ina sawa zuwa don aiki. Na sa wani yau, gobe sai na sa wani, hakan nan nake, nake ta juya su.

Takaddun aiki yanda nake aje su, tun da dama ina zuwa wajen aiki da jaka ne. Na taho gida akwai dan wani corner a cikin gidan sai na aje takaddun a cikin jakan, sai na aje su a waje, haka nake aje su. Kuma zan yi rubutu a nan har sai na fitar da su, sai dinga rubutu. Amma ina da jakan da nake aje wa kuma gefen da nake aje wa cikin gida.

Yadda ni nake sa aiyukan da suka fi mahimmanci gaskiya, sai na fara yin su, su nake fara yi. In na gama yin su sai in yi wasu ragowan da ba su da mahimmanci. Haka nake yi. Misali yanzu, zan, zan dai yi rubutu na lesson plan ɗin wajen aiki, zan fara yin shi kafin in dai yi wasu abubuwa. Shi nake fara yi kafin in yi wasu wanda ba su da mahimmanci.

Ni gaskiya, a waje na ban da takaitaccen ranar da nake zuwa kasuwa. Ko da yaushe zan iya zuwa kasuwa idan ke, idan ke ni ban cika zuwa ba amma ina don zuwa wuskaran dai. Amma ban da takaitaccen rana. Sai dai in zamu saya misali yanzu kaya, mu kan zuwa ranar ranar Friday haka shine muke zuwa kasuwa.

Gaskiya ni abin shan da na fi so. Akwai wani drink haka da ake kiransa da sunan Nutrimilk shine abin da na fi so. Da kuma akwai wani kuma Maltina sune abin da na fi so. Saboda idan na sha su suna da daɗi sai na dan ji farin cikin a jikina idan na sha su. Gaskiya su ne abin shan da na fi so sai kuma ban da su kuma akwai irin su yoghurt haka. Yoghurt ma ina son shan yoghurt sossai.

Gaskiya a gidanmu muna da bokitai da yawa, bokiti, bokiti da yawa. Bokitin da suke cikin gidanmu za su iya kaiwa aƙalla kaman guda za su iya kaiwa guda sha biyar haka ne, eh za su iya kaiwa sha biyar. Sai kuma muna da bawuna aka baf da ake wanki dasu. Bokitin muna da farare, muna da kore, kuma muna da jan bokiti, dukansu muna da su a gidanmu. Dama waɗanda suka fi yawa dama a gidan su ne fararen dama. Fararen bokitin ne suka fi yawa a gidanmu gaskiya.

Eh, a da dai gaskiya ina sanya agogon hannu. Na gaskiya ni wani ne wanda yake son sawa agogon hannu amma matsalar da ake samu mantawa nake yi na siyo agogon na dinga sawa. Ban saba da sawa ba ne amma kuma ina son sawa. Amma kiɗan nan gaba dai biyan da na tuna ƙo wani abu zan siya gogon dinga sawa saboda yana samun shi ya fito kayan shi ya fito sosai, ya fito gayu haka dai.

Ni gaskiya yadda na fi so in dafa kwai shine mutum ya soya shi bai zai sa komai ba, sai wakar idan sa dan magi da gishiri. Gaskiya ne abin da ba na so a indiga sawa kwai in zan soya shi shine albasa saboda ba na son cin albasa. Amma in na sauya kwai sai na yi amfani da man gyada sai na soya shi. Gaskiya haka na fi so in soya kwai.

Gaskiya ranar da na, da ya fi kyau a mako, ba zan iya cewa ga ranar ta fi kyau ba amma akwai wasu ranakun da suka fi kyau a ganina. Shi ne ranan sallah, ranan Juma'a da ran lokacin azumi. Ni gaskiya a wajena sune lokacin da suka fi kyau. Eh ranan dai, ranan murna, ranan zagayan shekaru a yaruwa haka na shine yafi kyau.

Tun da mu dama malamai makaranta ne, kayan aikin da muka fi amfani da su sune abin rubutu, biro da fensir sai muna amfani da kuma abin fitar da takaddu shine printer kenan sai kuma mai, sai tebur, sai littattafai. Shine dama kayan aikin mu a matsayin malamai makaranta.

Ni bazan ma iya tuna so yaushe ma na kalla madubi last ba. Saboda ni bana kallon madubi ne, ba ma madubin ma da suke gidan ma kananu ne. Ni ban saba kallon madubi ba ne. Saboda ni a ganina ba abunda zan ma kalla madubi. Gaskiya ni ban cika kallon madubi ba. Gaskiya in nayi wanka na ko wani abu na shafa abu fuska ni shi ke nan sai na wuce kawai.

Eh gaskiya hotunan wayana dama a kamara nake haɗesu, sai kuma wasun da ba na son wasu mutanen su dinga ganin akwai private folder na, na ke create a kan wayana a wajen nake ajewa. Amma raguwan dai wanda na san mutane zasu Iya kalla ba mu matsala kowane Abu haka buƙata a wannan nake ajewa a kamara download da suka hau ba sai kuma wanda aka tura mu dama shi yana zuwa xender ne a wajen nake haɗewa.

Gaskiya ni naman da na fi so a cikin, a cikin naman da na san shi ne na akuya. Saboda ni a wajena shine bindi dadi. Daga na akuya kuma sai na shanu. Shi ne, su ne gaskiyar naman da na fi so. Amma gaskiya ni akuya a fim saboda mutane ci yana da taushe a baki kuma yana da.

Eh, tun daga wanda oganinmu jagorarma a wajen aiki muna magana da su gaskiya na kan ba da shawara. Na kan ce in wani abu ya samu wani yaro ko yarinya kan a yi wani abu akan a duba, a duba wannan, a yi amfani da wannan tsarin agan abin da zai kawo. Ko na kan ce wasu abubuwa ma a ƙara ko ƙara rage a dinka tunanin mutane akan.

Gaskiya yanda nake inganta aikin shi ne nake nuna ma mutane zaɓin magunar ta sa kayan da ya kamata. Kuma idan na je wurin aiki, nakan yi aikin da ya kamata abun da ake so nayi. Kuma idan, idan parent na yara, shine babansu da maza idan suka zo wurin aiki mukan nuna masu ga yanda muke koyar da yaran su kuma ga yanda muke bada su, muke basu ilimi.

Eh nakan iya gabatar da rahoto yadda yake ban wani ƙware a wanan fanin ba tunda ban saba yi ba amma nakan iya gabatar da rahoto waskar idan na bi da na karanta, na san me zan karanta zan iya karanta mara kai nakan iya karanta amma ba sosai bane saboda ni ba wanda zan kai son cika magana cikin mutane bane amma zan iya.

Inda yake ni ba mai yin kasuwanci ba ne, amma a ganina dai abin da yafi muhimmanci a kasuwanci shine rike amana kuma muntum ya dinga fadan gaskiya. Idan ana saida abu karka mutum da kan dogara mai kudi da yawa, ya dogara mai kudi yanda zai don samun ɗan riba. Saboda in mutumiyar ta dogara ma kayayyen shi kudi da yawa, idan kwastomomin shi wanda suke zuwa suke sayan kaya a wajen shi, duk ranar da suka je suka tambaya wane wajen suka gan tewa farashin da yake sai musu ya fi sada da tsuman wajen shi. Daga wannan gungun ba amana kenan ya yanke wannan dai. Amma mutumiyar rike amana ya fi mai akan riban da zai samu.

Ai a gidan mu dama ba mu da madubi da yawa dama, inda ba kowa ba wai kowa ya cika diban madubi a gidan mu bane. Amma madubin da muke da shi akanl za su kai wajan guda uku ko hudu hakadai. Su ne dama kuma dama na jikin powder ne da suke shafa da matan gidan suke shafa. Amma ba mu da madubi da yawa.

Gaskiya, tun da ni ina da matsala a wajen aikin na rashin zuwa da wuri, yana shigar da nake son in canza wurin aiki in dinga zuwa da wuri. Kuma a wajen aikin ma akwai wasu abu da nake so in dinga a canza idan na samu dama, nima zan iya canza. Shi ne kula da malamai. A dinga kula da malamai yadda ya kamata Anuna masu cewa suna da muhimmanci kuma makarantan suna ji da su. Anuna masu su muhimman cin su.

Gaskiya ba zan ce na fi son miya mai zafi ko mai sanyi ba ne, amma na fi son wanda yake tsakani haka dai, wanda bai da zafi, wanda bai da sanyi. Ni a gani na dai idan mutum ya sha miya, mai zafi misali yanzu, yakan sa mutumin yayi zawo, ya je gidan, ya je banɗaki. Abun da ya sani ba na son shi ke nan. Sai dukan wa su kan ma kuma yakan jawo ulcer. Sai duka jikin mutum ma ya rika mai zafi ta ciki, cikin mutum ya dinga zafi.

Eh, ruwan da nake sha kullum, tun da dama a kofi nake shan ruwan. Ba wai muna shan ruwan pure water ko ruwan gora ba ne. Tun da ruwan kofi nake sha aƙalla, zan iya ince ina shan tsakanin, ina shan tsakanin kofi shida zuwa goma aƙalla. Shine ruwan da nake sha kullum a ko da yaushe.

Gaskiya, wanda take karfafa mun baya maman mu ne, tunda tana bani shawarwari kuma tana taimakawa. Ko ta wajen ba da kuɗi ko ba da, ko ba da advice haka, ta ba mutun shawarwari cewa ga yanda zai yi. Kuma ta dinga nuna mutun ya dinga addu'oi haka tana, tana ba mutun ƙarfin gwuiwa, tana motivation din shi, mamanmu ne.

Eh, nakan kunna Bluetooth kusa kullum amma bazan ce kullum bane. Abun nima zan kunna Bluetooth, abin da ya sa nake kunna Bluetooth shine idan, idan zan kunna, idan zan tura hotuna daga ɗayan wayana zuwa wannan waya shine nake kunna Bluetooth. Ko kuma waskar zan yi amfani da airpod shine abun saurarar sauti shine nake kunna Bluetooth.

Eh, ni tunda, zan ma iya cewa kusa tunda aka haife ni ko tun da na yi wayo haka dai ni ban taɓa zuwa gidan fim ba. Saboda ba ma, ba mu da gidan fim daya a nan inda muke zama, a Zaria ba mu da gidan fim daya. So fim dama zan kalla fim nakan kalla ne akan waya, kowa sistem amma zuwa gidan fim gaskiya ba na yi.

Irin ƙasan da yake cin gidanmu shine ƙasan jan ƙasa haka wanda idan ruwa ya taɓa shi yakan zama tabo. Eh shine wanda yake zama tabo, irin ƙasan da yake cikin gidanmu kenan. Abin da yasa wani lokaci in ruwa ya zo, gaskiya sai mun kan dan bi a hankali, kar mu taka taɓon irin ƙasan da yake cikin gidanmu kenan.

Ni gaskiya, irin kayan dakin da na fi so shine na rigar dakin don yin zane a jiki, an sa jikin nature da flower, haka ne irin kayan dakin da na fi so kenan Sai kuma in gan an sa wasu abu kamar an jira abu, ba cinye waje ba, wajen dai akwai wajen sa wasu abu a dai haka ne. Amma ba wai daki yake cika da kaya ba ne. Kawai da dan sa sun iya sa kayan shi sai ta a kan mun shi, sai don flower haka ko sai kuma ake dadan wutsun haka.

Gaskiya, nafi son zama saboda tsayuwa wuskan yana sa mutum ya dinga jin jiri. Ma dama an ce yawan tsayuwa bai da kyau saboda jikin mutum amma kuma yawan zaman mashi ma bai da kyau saboda mutum ya cika zama wuri ɗaya kafafuwan shi za su dinga mai zafi. Saboda haka gaskiya sai dai mutum ya dinga dan rabawa. In ya zauna sai ya tsaya, sai ya dinga sauyuwa da zama haka.

Gaskiya a wajen mu kuɗin da muke biya na wutar lantarki a da dubu biyu muke biya kowane wata. In suka zo ƙarshen wata sai mu ba su dubu biyu. Amma yanzu tunda suka dawo suka ce abubuwan sun ƙara kuɗi sai mun ƙara kuɗin. Yanzu dubu huɗu muke ba da wa a wata. Da zaran ƙarshen watan yayi kusa da ƙarshen watan sai mu tura masu kuɗin su haka muke biya.

Eh, na kan jin zakara da safe, jin da safe. A yau ma na jin zakara ta fara kuka tin karfe biyu zuwa uku haka, da tin lokacin na tashi lokacin. Tin lokacin ne na jingadin da aka, tana kuka haka na kan jin gaskiya. Ko ya yanzu ma ina dan jin akwai zakan da take kukan zakan da nake jin yanzu.

Gaskiya a wajen aiki in muka hadu, yanda muke sadawa muna amfani da, muna amfani da yaren Turanci ne. Shi ne daman za mu yi amfani zamuyi magana. Shi ne damar yaren da aka yarda da shi a makarantar tsakanin ma'aikata. Turanci muke amfani da shi. Sai kowa ya gaishe da juna sai mu gaisawa.

Eh, bana rufe baki lokacin, amma gaskiya saboda wasu lokutan ma akwai amma da yake zuwa ma mutum, sai mutum ma ya buɗe bakin shi da yawa ma saboda gajiya ko wane ko yinwa aka dai. Amma ante an fi so da mutum zai ama eh dinga rufe baki. Amma waskan gaskiya nake karewa, sai da zan rufe da hannaye na haka dai haka nake yi.

Eh, wasu ka ina kallon wata da dare amma ban cika kallon su ba. Da ma lokacin da na fi kallon su shi ne lokacin ramadan. Ko ranar da na gan cewa watan ya fito sosai ko ina yayi haske, sai na duba yanayin watan. Ko wani watan ma ya yi duhu, sai na duba duka naman tauraron amma ban cika kallon su ba.

Yanayin da na fi son zama, ita yanayin guda biyun. Ko in nannade ƙafafuwa na guda biyu, sai na zauna a kan, a kan ankle dina ko kuma dayan daman yadda na fi son zama. Shi ne idan na zama sai, sai ƙafafuwa na guda biyu kawai, sai na miƙadda su. Haka na fi son zama ne.

Eh, ni gaskiya ni ba wanda yake son cin abun me yaji bane. Saboda ni dama can ainahi dama jikina bai saba da yaji ba. In naci yaji ma damuna yake yi sosai. Saboda haka in na ci abinci me yaji sai jiki na ma ya duga mun zafi. Saboda haka ni gaskiya ba na son cin abinci me yaji. Ko abubuwan ma da aka fi sabachin da yaji ma Irin su wara da tsowa haka ni ban sabacinsu da yaji ba.

Abin da nake tuna wani lokacin da nake yaro shine yanda da muke samun lokaci muke wasa kuma makarantar Famak da nake zuwa da yadda muke zuwa wurin kuma gaskiya ina da afuwa da ya sanani. Nice memory a makaranta gaskiya saboda ina son makarantar sosai. Saboda yanzu gayun ya canza ba kamar da ba ne amma da gaskiya na ji daɗi lokacin da nake Famak.

Ai ni adadin loka, adadin da nake amfani da waya na, ba za a iya ƙirga wa ba. Kusa kullum nake amfani da waya na, sai dai in ina waje aiki ne bana amfani da waya. Amma ana ni da ina gida ko ina waje ina yin, wanda nake na don samu lokaci zan dinga amfani da waya. Sanda akwai abu da yawa da nake yi kan waya. To kusa kullum ina amfani da waya na ba zan ma iya ƙirga ba. Adadin suna da yawa.

Eh ni dama na saba rubutu da sauri amma akwai wani abu da ni idan nake rubutu da sauri. In ina rubutun a hankali bana yi da sauri sai ku gan rubutun ya fito sosai amma idan ina yi da sauri sai rubutun ya dinga wani ya dinga hadewa. Didda yake didda akan dai hand wrtting dina yana da kyau amma baya yi kamar lokacin da bana rubutu da sauri. Saboda yayi rubutu da sauri dama saboda ina rubutu ma bana daukan lokaci.

Gaskiya wajen aikin mu babban waje ne, saboda muna da wayan wannan da yawa. Babban waje ne gaskiya wajen aikin mu. Akalla, akalla ma'aikatan wajen mu ɗari da wani abu ne, akwai wanda suke zuwa da safe, akwai wanda suke zuwa da yamma. Gaskiya muna da yawa a wajen aikin mu.

A gaskiya na fi son alƙalami, sanda alƙalami shi da aka yi rubutu yafi fitowa da kyau. Kuma wani abu da alƙalami ma shi baya bushewa, shi baya, baya iya gogewa. Na kan yi rubutu da shi. Kuma shi dama akwai kaloli da yawa ne. Alƙalami akwai ja, akwai green, akwai baƙi. Amma fensil kuma masalan shi, shi yana, yana iya wannan, shi yana iya gogewa. Fensil ma wadanda aka fi son fensil shine don mutum zai yi zane.

Ni gaskiya ni dama wanda ya saba tafiya a ƙasa ne. Nakan iya tafiya a ƙasa wajen minti talatin in dinga tafiya a ƙasa. Na saba dama jikina ya saba. Kuma ni wanna abu da nakan tafiya da sauri, ƙafafuwana suna da sauri. Saboda haka ni gaskiya na saba tafiya. Zan iya tafiya waɗanda yake da nisan gaske zan iya takawa kafa.

Gaskiya wajen da nake cin abinci a wajen aiki shine dama ofis ɗin Headmaster, Assistant Headmaster daman a wajen nake cin abinci. Saboda dama naga ankawo abincin yaran, raguwan kuma sai mu mu ci. Yanzu har muke cin abincin dama muka ci sai mu sha ruwa kafin mu je muyi aiki, muyi koyarwa a ɗaki, a jujuwa haka muke yi.

Eh, ni gaskiya ni na karanta littattafai sosai, musamman littattafai na jarida ban cika karanta jarida ba, amma nakan karanta littattafai masu bada labari shine storybook ne nakan karanta wa. Sai kuma amma yanzu bana karanta littattafai kamar da. Yanzu na ɗan, na ɗan bana iya kamar da, jikina bana iya karanta littafi kamar da, amma da nakan karanta wa sosai ma.

Eh ban iya tuƙin mota ba saboda ban koya, ban gama koya ba. Akwai lokacin da na je Kano, lokacin na don koya mota amma daga lokacin kuma ban ƙara koyon mota ba saboda hakan gaskiya ban iya tuƙin mota ba. Amma idan na sami lokaci wani abu, abu ne wanda na san zan iya yi tun da na taɓa koya, duk da ya ke ban koyashi da tsayin lokaci ba.

Yanda muke kare kanmu dama daga soro, abu na farko shine ba ma bude ƙofa. Ƙofofi mu musamman idan dare yayi sai muke, muke don ko kari dai mugan cewa ba a bude ƙofar kar soron su shig Abu na biyu kuma da muke yi shine dama muna amfani da mosquito nets wanda yake, inda mutum yayi bacci sai mutum yayi, ya rufe kanshi da shi yanda soro bai zai iya zuwa ya je ya same shi ba.

A'a, tunda wajen aikin mu mu malamai ne, ba aikin government ko aikin tsaro ba ne, gaskiya bama sa uniform. Kayan gida dama muke sawa, kuma dama kayan da aka so mu dinga sawa a wajen aiki shine native. Yanzu shine kayan da muke sawa zamu taho wajen aiki. Gaskiya mu bamu sa uniform a wajen aikin mu. Haka muke yi.

Eh yana danganta da yanayin. Inda zan yi gbusu ga wani abu ne na fi son zama a kan kujera amma inda zan yi zama ne na hutawa ko wani abu akaɗi, na fi son zama a kan tabarma. Ni haka na ke zama a gaskiya, sata ta bari mun zan iya miki ƙafa a gani.

Gaskiya ba wanda nake raba abinci da shi a gida gaskiya, sanda daga mu iyalai ne bamu, bamacin abinci daya amma a wajen aiki na kuma kan raba abinci da abokan aikina da sauran mutane haka, hakan nake yi. Amma a gida gaskiya ba wanda muke raba abinci da.

In zan yi wanki, yakan danganta. A wasu lokutan na kan yin wankin sau biyu. Wasu lokutan kuma sau ɗaya na kan yi wanki. Ina yi amma ina yin wankin sau biyu wasu lokutan sai na dauraye amma inna yi sau ɗaya masu sau. Wasu lokutan in dauraye sau ɗaya, wasu lokutan kuma in dauraye wankin sau biyu haka na ke yi.

Gaskiya ni na da wani matsin na rashin zuwa waje da lokaci, amma ina ƙoƙarin ja ra saboda abin bai kama sama. Lokaci yana da matuƙar mahimmanci. Duk wurin da mutum zai je ya kamata a ce yana zuwa da wuri. Saboda wanda yake zuwa da wuri yana da, shi ne dai wasu abubuwan ma da bai sani ba zai iya ganin su. Kuma wasu abubuwan ma da zai ja ra ma zai iya ja ra ko kuma sai kuma zai iya samun lokacin preparation kafin ya yi wasu abubuwa.

Eh, yakan danganta da yanayin aikin. In naka ayyukan zai mun yawo sai na raba su. Misali yanzu naka ina yin wani aiki yanzu tunani sai kuma zan je wajen aiki. Kuma aikin da akwai lokacin da aikin zai gama akwai deadline haka sai na raba ma ƙannena su cigaba da aikin. Amma inda ina da lokaci ina kai aiki na da kaina.

Mu a addinini mu, a addinin mu dama ba'a son mutum ya dinga kwana a ciki. Ana so mutum ya dinga kwana a kafadan shine na dama. Ba'a son mutum ya kwana a ciki ko a bayan shi. Saboda kwana a ciki yana da illoli yafiyan jawo ma mutum matsala. Kuma yakan sama mutum ya dinga zuwan banɗaki ma ko da yaushe.

Eh gaskiya ne, na kan cin abinci a titi. Duk da yake ba haso bai da kyau, saboda cin abinci a titi ba tebu ma nan. Kuma yana dangantan, kuma ba kowane zanyi ci a kan titi ba. Abun da nafi ci a kan titi dama shine irin su biscuits da abun sha hakan da ruwa haka ne, sune daman da nake ci a titi. Amma tsawon abubuwan gaskiya nakan ƙiyayewa kan ci shi a kan titi.

Ni ban da kujeru a gida saboda haka ba zan ma iya cewa ko yana da daɗi ko yana da daɗin zama ba. Amma da a wajen aiki ne akwai wani baƙin kujerun da muke amfani da shi. Yana da daɗin zama saboda yana da taushi. Idan mutum ya zauna matse mutum ya ji duka jikinsa ma, ba a wannan, ba a gajiyar misali yanzu. Shine hakan nake so.

A gaskiya dai gaskiya, na fi son kofi, shayi. Saboda gaskiya mu a wajen mu da man mun fi sabawa da shayi. Shayi muka fi sha, kofi ba mu cika shan shi ba, ba mu saba da shi ba. Kuma ni a wajena kofi yana, yana da wani ɗaci haka dai bai da daɗin sha. Abin da ya sa na fi son shayi kenan. Gaskiya a gani na shayi na fi so. Saboda shayi yana da daɗi kuma ana sa siga.

Eh, na kan saya kaya a yanar gizo saboda na saba siyan kayama a yanar gizo. Irin su Jumia da Ali Express da Konga na saba siyan kaya. Ko waya nawa akwai wani app da ake kiransa da Sidike a wurin ne na saya waya na dama. Ni na saba siyawa kuma dama shi yana da wani abu za aka iya biya sai sanda aka kawo maka kayan ne sai ka biya.

Eh a gidanmu muna da rijiya amma yanzu tukunna dai ba ma amfani da shi. A da ne muke amfani da shi amma yanzu rijiyar ya samu matsala. Ruwan rijiyar ya canja ne, ya yi datti ba za a iya amfani da shi ba. Amma tunani na abin da muke so mu yi yanzu shine nan gaba sai mu je, sai mu je mu yi sake wani rijiya kawai. Zaa muna wannan gaba wanda ba zai samu matsala ba sai mu ru feshi. Amma tukunna gaskiya ba ma amfani da rijiyar.

Eh, a da ne muke amfani da kandul. Mun dade ma da a da ne muke amfani da su amma yanzu bamu cika yayin shi ba. Tunda yanzu ai akwai torchlight saboda haka ba a amfani da kandul kuma kandul dai ta wasu karin gaskiya, is risky idan mutum yana da yara. Kandul ma zai iya kawo gobara saboda haka dama muna da rechargeable light sai muke amfani da shi yanzu. Mun daina amfani da kandul.

Eh, na kan shan ruwan 'ya'yan itace da yawa ma. Akwai wani ganyen da ake kiran shi da suna, akwai ganyen da ake kiran shi da suna saint leaf. Na kan shan ruwan shi, sai na ruwan mango ma na kan shan ruwan shi sai na wasu abubuwa da yawa na kan shan ruwan su saboda su dama magani ne kuma suna bawa mutum lafiya.

Gaskiya yanda nake yi, nake kammala aiki a lokaci shine da zarar na fara aiki, ƙarshe zan cigaba da yi. Ba zan bi distraction ko duka wani abu nan gaba ba. To zan tsaya daga aikin, in tsaya daga aikin kan yi wasu ɓaɓɓanba. Haka nake kammala aiki a lokaci. Kuma akwai abu da nake yi ma, nakan sanya aiki yanda idan aiki ne mai yawa sai na yi organizing, na sa su gefe gefe na arranging nasu.

Ni gaskiya dama, launin da na ke fi so shine kore. Saboda ni tinda aka haifeni, kome ma na gani, indai kore ne launin shi, na fi son shi. Ya fi mun ne. Akwai brush ma na goge baki, abun goge baki nawa ma na fi son kore. Kayan sawa kore na fi so. Kome ma kusan kome ma da na ke amfani da shi na fi son ganshi kalan shi kore ne. Kore na fi so.

A'a, ba kullum na ke shan magani ba tunda ina da lafiya dama. Dama maganin da na ke sha dama lokutan shine maganin Malaria. Amma tunda ina da lafiya bana shan magani. Sai kuma wasu lokutan kuma maganin da na ke sha shine maganin Ulcer saboda zafin abinci ko wani abu kaɗai. Amma bana shan magani kullum.

Eh, ai aikin da nake yi a gida kullum bazan iya cewa ga takaitaccen aikin da nake yi a gida amma a da ina da ayyukan da nake yi kullum a gida. Misali yanzu wanke mota da sauran abubuwa, da idan aka aike ni zuwa wajen siyayya a gari. Amma yanzu dai ba wanda nake yi kullum. Wa yanzu ba kaman da bane saboda akwai masu yi.

Eh, ba na amfani da ƙwayoyin cuta dama tunda wayoyi dama ba su cika samun ƙwayan cuta ba. Saboda haka mutum baya ganin kila akwai amfani amfani da antivirus ko wane abu aka din tunda wayoyi gaskiya sai dai mutum ya cika amfani da Xender ko yana tuwe tuwe da yawanshi ne da yawa shine yake samu wana masalan. Amma wayoyi ba su cika samun masalan cutar waya ba.

Eh, lokacin so ka adadin, adadin lokacin da nake duba sakonnya a wajen aiki ban cika dubawa. Saboda a wajen aiki karya yi disturb dina. Amma nakan duba sau ɗaya ko sau biyu haka dai. Sai dai in ban da aji da zan koyar, in na samu lokaci shine nake duba sakonni a wajen aiki sosai. Amma in dai ina aji bana so abin da zai zo ya dinga affecting darasin da muke koyarwa ko ne a ba kaɗai.

Eh, nakan cin salad sosai ma. Ko a jiya ma na ci salad. Didde ke, ni zan ci salad. Na fi son asashi akwai wani da aƙe kiranshi ba maka kaman ƙarin na ƙashi yake sawa. Da ma ni na fi son cin salad ne da, da shinkafa Da aka yi jollof ai haka shine na fi son cin salad. Didde ke kuma ni lettuce ya fimin aƙan salad. Na fi sabawa da lettuce. Saboda wasu lokutan salad yana ƙin shi. Salad yake dam damu, yakan dam damu mutum.

A'a yanzu bamu wuta da itace, a da ne muke amfani da ɗaɗe itace amma yanzu tunda akwai gas akwai gawaye haka bamu amfana da itace sai dai yakan kama muna koyi abu da zamu yi wanda yazan idan muka yi amfani da gawayi ko gas haka zai dauki lokaci shine mukan dan siya itace sai mu yi amfani da shi amma bamu cika amfani da itace ba gaskiya.

A'a ni yadda nake bana so wajen masu hayaniya gaskiya. In na kan wuce ta wani wajen ma na kan ji in na ji hayaniya ma sai na bar wajen gaskiya ni bana so. Saboda ni jikina bai saba da wajen da akwai hayaniya bane. Bana jikina baya kwanta idan ana hayaniya a wajen. Nakan barin wajen ne gaskiya bana son saya a wajen da akwai hayaniya. Na fi son wajen da ba a jin motsi, wajen da kome dai ba, wajen da kome dai ba motsi-motsi da ya.

Yanda nake daidaita aiki da rayuwa, idan lokacin aiki ya zo nakan tsaya na yi aiki kuma idan lokacin abubuwa na ya zo irin mu'amala da mutanen gidan mu nakan tsaya wa sai muyi mu'amala. Duk da yake wasu lokutan gaskiya in na ce zan yi abu na aiki nakan kawo ayyukan gida zuwa gida, ayyukan aiki nakan kawo su zuwa gida sai na yi su. Amma dai idan lokacin, idan zan yi wasu abu a gida nakan ajiye aiki gaskiya in yi su. Kuma lokacin aiki ne bana da dumuwa aiki na gida.

Gaskiya shagon da na fi zuwa shine akwai shagon abokina da yake, yake yi a Mudanyimu, wajen na fi zuwa saboda wajen na je wajen sai mu haɗu da abokanai na, sai mu dinga magana, sai mu tattauna ga abubuwan da yake faruwa a Najeriya, ga abin da ake tunani yakamata mata ayi ga opportunities da yake ƙasa, sai mu dinga magana. Gaskiya wajen na fi zuwa saboda wajen ma yana da saukin siya abu ba. In ma zan siya abu ma, tanuwa nake yi musu. Ba sai na tafi da kuɗi ba, dole zan yi musu tanuwa saboda wan da masa suna abokanai na ne.

Eh, nakan tafiya da sauri sosai ma saboda na saba da shi. Ina takawa da hannu sosai saboda haka ƙafafu na suna da sauri. Kuma daman ni mutum ne mai tsayi saboda haka ina da dogon ƙafa. Idan ina tafiya, tafiya da wasu mutane za su iya cikin minti ashirin yi hakan, ni zan iya yin shi a minti goma saboda na saba da tafiya. Da zarar na jefa ƙafafu na guda daya kawai haka, zan dinga tafiya da sauri.

A'a bana duba kalanda kullum. Da ma abin da yake sa na ke duba kalanda, irin akwai wani ranan da akwai abin da nake so in dubawa. In duba wannan ranan, wannan ranan da za a yi wannan abun yaushe, ya fada misali. Kuma tunda akwai kalanda ma a kan waya shine nake dubawa. Misali yanzu idan ina son in duba cewa yawwa ran Laraba da yake zuwa yaushe ne, wane rana ne ga wata sai na je kalanda sai na duba haka nake yi.

Ni dama yanda nake ajiye kudi dama akwai dan wani wajen na jin ɗakin. Ina dawo daga rana in akwai gaggon kuɗi a juna sai na fito da su sai na aje wajen nake ajiye kuɗi. In ba haka kuma waskan kuma ina barinsu a cikin kayan da nasa. Indai na san zan maimaita kayan ko wane lokaci ina barin su. Wasu lokutan kuma nakan ajiye wasu inji kan inji kana wajajen da nake ajiye kuɗi ken.

Ni watan da aka haife ni shine watan Nuvemba, shine watan da, watan sha ɗaya kenan a cikin shekaran. Kuma shekaran dama ranan, ranan hudu ga watan Nuvemba kenan. Sunan daken Nuvemba shine watan na shekara ta dubu daya da ɗari da tara da casa'in da takwas. She-- lokacin da aka haife ni kenan, lokutan Nuvemba ne aka haife ni.